Eh ina amfani da kwamfuta. Asali, dai zan ce ni malam ne ma mai koyar da lissamin kwamfuta a makaranta. To ai, dun lokacin da ina so yi aiki da kwamfuta, zan je ita daki inda aka ajiye kwamfuta. To ni nema asali na kule wurin kuma nine da mabudin wurin. To kwadon da ake kulle wurin dai shi ai da ni yake ni na saya nasa wurin domin kwana kin baya akwai wanda dai ina wurin. Sai mabudin shi ne da ma na tafi da shi gida. Sai na rasa inda na ajiye. Ko ya fadi ne ko yane. To girin ya banga ni ba. To washe girin dai zan je wurin. Sai na duke hama. Na sake na saya sabon kwado. Da na je sai na canja kwadon. Na fara ɓalle wancan dai a wurin. Sai na canja wancan kwadon. To dai na canja sai na sashi a wurin. To nini na saya ma kwato kwadon. Mabudin kuma na wurin sai na duke tunda mabudin sunkai uku. Sai na duke kwaya biyu na ajiye makaranta na duka ɗaya ne kawai. Domin abin da syasa na yi haka in duk ran da har na je na ajiye wancan ɗayan kuma ban san in da na ajiye shi ba. Ko ya fadi ko ya ɓata to za'a iya zuwa a daidai inda na sa ƙwaya biyu ɗaya a can. Sai in iya cire ɗaya daga ciki kuma in iya amfani da shi. Na fara yi kaman yan da yan da nayi kwana kin baya tun uku ina tafiya da shi. Ran da ya ɓata na rasa inda zan kawo wanda zan buɗe da shi. To linzamim computer gaskiya da shi ni ke amfani. Makaranta da na je ma kam abin da na karanta makaranta computer ɗin ne shi ya sa yanzu da ina koyarwa ma. Computer dai ne nike koyarwa. Lokacin da na samu eh wato na samu dama na shiga babbar makaranta university to an bani cewa ga abin da zaka karanta sai ya zama computer. To mun ita karatu har bayan shekara huɗu sai mun gama sai na fito na har na gama makaranta. To dai mun tafi bautan ƙasa a bautan ƙasa ma an je an sani a makaranta ne inda zan yi koyaswa to a computer ɗin ne ma na je na koyar. To kwamfuta dai na koyar dai wancan lokacin dai ba kwamfuta sosai a makaranta. Computer ƙwaya uku ne kawai. To sai na yi musu koyaswa dai wa in cen computer guda uku da ƙyar dai ka ga yara dai suna zuwa su yi su dai na computer domin kwaya uku ne kawai kuma yara kuma ka ga ko an dai aji yara sunkai kusan hamsin. To zai iya za ka ga ya zama da wuya kowa da kowa a cikin su ya samu ya dai na computer ko to wancan dai a wancan ya wuce a lokacin bautan ƙasan kenan. To dai kuma na dawo yanzu haka ni ina koyaswa a makaranta na yin zuwa ɗin nan kai suka suna da computer su yi yawa. Ka shiga ka ga computer sun fi kusan sittin. Domin inda ake rubuta jarabawa na jamb kenan kowa ne lokaci a kwamfuta. Za'a buɗe internet ana rubutawa to ka san dole ne computer su yi yawa. Kuma ana hiran kara wa kuma wai ana son su kaibɗari da hamsin ah ɗari da ashirin dai da ɗari da ashirin is ok to za a samu kuma ana rubuta jarabawa na jamb ɗin da kyau. Da kuma wa in su lokacin ma yanzu yana ji za a fara rubuta wa yake da wurin kuma shi ma za a rubuta shi da computer ne ko. To iya haka ɗin ne dole ne ya kamata computer su yi yawa. To computer muna nuna musu muna nan da shi da yawa ni nike koya musu. To ina iya ɗauka computer in rubuta abu da shi. Kuma ai ina so bari in ce in tura ma wani wasiƙa. To in ma wasiƙa ne dole zan buɗe in shiga. To wasika ɗin ma zai iya zama kamar irin na email. Wato wanda za a tura gizo to sai in ɗauki computer in tura da shi. Aman wanda na so zan tura irin wasiƙa na waya ɗin nan to wai ba tare da sai an samu internet ko an shiga gizo ba. To wancan dole ne za'a iyi amfani da waya da yake hannuna sai n tura ma mutum wasiƙa. Ba ma yanzu iya ya yi wancan na tura wa dai waya ɗin nan sosai ba. Yanzu dai an fi amfani da computer. To na daɗe kuma waya shi ya sa a computer ɗin ma har muna iya sa WhatsApp da kuma Facebook a wurin. To sai muzo muyi amfani dashi dashi za miyi muna tura ma mutane wasiƙa ko wane lokaci. To da shi kuma za mu iya buga sauti mu ji da kyau da shi za mu iya kallon film. Aba be da dama dai muna yi da computer. To computer shi na biyan nika.

Eh na iya tsellin igiya. Akwai wa'nsu lokacin da za mu iya zuwa. Muzo mu, yara ke na si mu hadu wurin da, akawo igiya. Mutum da ya saya tanan, eriki gefe da ya. Mutun daya ya saya tacan, erifi gefe da ya. Sai za a daga ma igiyan sama. Za mu je da baya mu yiwo gudu. Muzo mu seleke igiyan. To haka din muna seleke igiyan. Sai an yi ga daga shi sama ba wai yo abirshi yanda yake dinan ba. An gama selekewa yanzu. Kagen wa to be sai za mu ce a sake kara shi sama kuma domin a samu a seleke kuma, sai muna kain seleke wa. To kagen wani ya zo ya seleke, wa ta kila bai. Iya seleke ba, igiyan ya kama shi a kafa sai ya fadi. To kuma tunda yara ne, kagen fadi wan mu ba fadi wan da za mu ji roni ba. Ba fadiwan da kagen wai cewa wani ya gurje kafa ko kuma yaji ciwo ba. Kuda yake akwai wa'insu lokacine, ya kan iya faru ko. Domin yaran ma ba dukanmu me muka iya selenba. Akwai wa'inda ma inn sun zo sele din. Ga su nan da jiki kaman kaza agrik. Sai kagen ya je ya fadi, fadi wan ma ba fadiwa me kyau ba, tunda shi kam be saba da iri wancan abun ba. Kagen kafin ka ankara kaji wai mutum din ya samu matsala a kafanshi ko kuma ace bayanshi ya gurde, ko kuma ya samu ciwo a ta wani gefe kuma jiki. To ya kan iya kasance aka di. To sai a daga mana igiyan sama sai mu tsalleke, in duk lokacin ne da ba mu iya mun tsalleke kuma ba. Akwai deden lokacine in wanda ya yi shi to za mu ci to wancan wato shine ya zo na fari ko. Wai tunda shine ya seleke daga baya wa to, wanda eh igiyan lokucin da aka daga shi sama wanda ya samu ya yi shi. To zini wanda za a ce to shi ya ci, shi ya zo na fari. To shi ya zama ɗaya ke na. Haka muna yi ko wani lokaci. To de muzo mun yi girma de. Muna tafiya makaranta. Ce babban makaranta. Sai an zo ana wainsu abubuwa wani lokacin da za a ci gwamnati wai. Wai akwai kayaken wasa da za a yi. Wai wancan ma daya ne a aciki. To za kagen muna tafiya muna kiranshi high jump. Wato tsalle na sama sosai. To za a'zo a kawo wani itace a aje gefe da ya. Wato itatuwa guda biyu, sai a daura igiya. Wa'inzu lokaci ba igiya ba, za a kawo kama itace aka, sai a ƙetare shi a sakani itatuwa guda biyu ne aka ajiye ɗin. Sai mu yi sellen shi. Da zarar ka yi seleke wanda yake wurin. Sai a sake daga itacen ko kuma igiyan sama. To wancan ba dole wai mutum ne zai rike maka yanda yara sun saba rike mana lokacin da muna karami ba. Domin an riga an kawo shi kusa. Domin an riga an kawo itacen da za a sa kai zan ce de. To in ya faru hakan. In ka selleke wanacan, se a kara shi sama in yan kara sama, za ka seleke kuma. Akwai wan'nsu lokaci ne ma ma za'a kai shi sama har zuwa da cewa. In ka yi selle, kafanka ba zai kai ba. To iri wancan muna tsalle, mu fara sab wuyan mu, kain mu kenan. Se muyi kokari mu juye, kafin nan kafanmu yasa kasa to iri wancan de yana na yana na de. Wancan za ka iya ka yi kuma lokacin fadiwan ka har ba ka yi ka juye da keu ba. Wa'insu lokaci sai ka sauka di wuyan ka. To kagen ka je ka buga wuyan ka a kasa. Akwai matsala ko. To shi ya sa wai'insu lokacin, a gefe daya akan tona rami a wurin. Sai a cika shi de yashi. In ya an ci ka de ya shiɗin, ka fado sai ka fadi a ya shi. To kagen wanda ya fadi a yashi, da wanda ya fadi a kasa zalla, wato ai jin ciwon shi ba daya ba. Yashi kam kaman ka je ka fadi akan katifa ne ko. To wancan na nan daban. Ba za ka ji roni sosai ba, ba za ka ji ciwon sosai ba. Aman in ka je ka fadi akan kasa kawai, ince kasa kawai haka, de de ƙerfin shi de komi. Da wainsu lokacin da dusunan shi. To kagen ai dole mutum ya samu ciwon jiki sosai aka. In ka ji ciwon jiki ai wancan zai iya keka keshe kudi. Iri a siya magani, ko a siya magunguna da dama. A sha domin a samu a warke. Da wancan ciwon jiki to har in mutum ya karya ne, a ce kashin jiki ya ƙarya, ko kuma mutum ya gurde. Ko ya targaɗe ne. To wato akwai damuwa kenan. Ai wancan dole za ka in da za a ja ma mutum Kanu.

Ai magani ba abun sha kullum bane. Lokacin shan magani na yake dangana lokacin da na samu nayi rashin lafiya to nayi rashin lafiya ma ba duk wani lokaci saina sha magani ba. Sai naji rashin lafiya din cewa har najishi a jikina sosai ba wanda za'a iya jurewa ba, wanda za'a iya daure cewa nazo na cewa can anjima kaɗan zan samu lafiya ba. Ai dole inje in saya magani. Magani ma muna iya tafiya a asibiti muje mu siyo daga wurin gaba daya. To in ciwon wanda ya kawo ya auku da hari ne mai karfi to munje asibitima za'a bamu gargaɗi cewa ya kamata muje muyi gwaji asan asali me yake faruwa. Zai iya kasance cewa kaje kana jin ciwon kai to watakila ciwon ma yafi ciwon kai. Wancan kawai dai yana nuna alamane cewa ga ciwon haka a jikinka, saiya kasance cewa wato ciwon shawarane ko kuma fiye da haka. To kagen watakila kara kaje ka saya maganin ciwon kai kawai amma abine ya kamata a saya maganinshi sai ka bari kana jinya kamar ba jinyaba. To muka iya saya maganin musha ko lokacinda munyi rashin lafiya ne yakai ya kawo. To haka ɗinma wayansu lokaci domin magungunan asibiti wayansu lokaci kanasha kamar baka jinya ko wayansu ciwonda zasu zo maka jiki. Yana neman ayi mishi maganin gargajiya ne. Inya faru hakadin, kagen wayansu lokaci kakammu lokacin yanada rai kenan zai iya tafiya daji ya haɗo ganye da jijiya hadda ɓawo itace. Inya haɗosu zaizo a ƙwai wani tukunyan ƙasa de yana iya dafa mana maganin dashi. To kuma saimu tafi a murhu de kagen anyi kwana biyu ba'a anfani shiba. Domin wancan murhun shi ɗin wanda yake dafa maganin dashi, a kwai dan bukkande akayi mishi. To a cikin bukka ɗin mata basa a shiga wurinba wato misali, ince na mace tana haila wato irin ta shiga tana bin watanta ai wancan ba'a yadda su shiga wurinba asali wato me sama suke na wansu lokaci ma tunda baza'a wayansu mata bamasan lokacinde suna bin wata suba gabadaya ba'a yaddama su shigo wurinba. To sai maza kawai sunabin wurin amma matane zasu iya shigo irin kananan yaran mata ɗinnan wanda basu kai nabin wataba wato ince yara de sunanan daga shekara biyu irin zuwa shekara tara haka wayansu lokaci ana sai anace wanda kowai sunanan shekara bakwai ne domin yanzu haka a yara suka iya bin wata da wuri. Batare da sai sun ke irin shekara goma sha hakanan ba. To in anje wurin sai a sa maganin a daɗe a kawo ganyen wanda za'a iya a kere shi a kere a sa cikin itacen a sa cikin tukunyan ƙasa ɗin sai a sa da jijiya. Jijiya wayansu lokaci za'a iya a kawo a kankere a wanke da kyau domin abubuwa kagen akwai wanda za'a shaneko kar kuma aje ana kara sha deti kuma akwai wanda kuma za'a cewa a kara wankewa in an wanke wato an riga an cire asalin maganin da za a zaka sha aje ya warkar dake. To wayansu lokaci kuma ɓawon itacen za'a sa a ciki in angama sa sai a sa ruwa wayansu lokaci ruwa ya cika da kyau wayansu lokaci kuma za'a ɗansa ruwan ɗan dedene. To wanda ruwa na cika da kyau wansu lokaci ma za'a iya yin wanka da maganin bawai nasha kawai ba za kasha zaka sake yin wanka dashi. To in anyi haka ɗin sai kayi wanka da maganin kana shanshi to irin wancan gaskiya nagan kamarshi yafi aiki ko in kasha shi kayi wanka dashi to ko wane ciwo da yake wayansu lokaci kafinka hankara kagan ciwon ya warke ya barka ya tafi. To kuma wancan dawowanshi zai dauki lokaci sosai, ba irin wanda muna tafiya munsiya magani a asibiti je kaman kanajin murane kaje ka siyo maganin mura kasha sai kagen bayan kwana irinsa bayan sati ko sati biyu haka ko mako ne guda uku haka sai kagen ciwon mura ya dawo kuma. To kaga wancen din wato ai maganin can beyi amfani beyi aiki sosaibako, aikinshi dan dedene kawai yadan baka kasamu kwana biyu kadan warware sai ciwo kuma ya dawo abunshi to shiyasa wayansu lokacin bama cika amfani da maganin asibiti ba.

E na iya kallon taurari da dare. Misali dai, musamman lokacin da muna zama a kauye ne, kuwa ne dare lokacin kage ba wutan lantarki ba, abubuwan da za su iya saka kana aiki kana, kana kallo da dare ba cika amfani da, ba ma amfani da waya lokacin waya bata iso ita bangere muna taraba ba. A Najeriya dai zan ce ma waya ma da lokacin ma da wuya. Ai lokacin ne kage kawai sim card da aka yi amfani da shi ai kira kawai ya fi dubu hamsin lokacin. Wato bari baban kudi kawai sim card ka je, wai kudin shi dubu saba'in da biyar. Yanzu sim card da aka iya ba da shi kyauta ka siya kati, ka siya kati ka sa a ciki kawai irin kati naira dari haka, to da din dubu saba'in da biyar Najeriya ka siya. Waya kuma lokacin kudin shi ya fi dubu hamsin da. To sim card ma kudin shi har ya fi na waya. Wato wa dannan maganan tun azamani lokacin Obasanjo, lokacin da shine shugaban kasa, shine shugaban kasa Najeriya. To shine shugaban kasa Najeriya muna kuma lokacin shi kudin Najeriya wato naira na nan dai auki sosai ba. To kagen wana zamanin tun buɗin na kafin kasa mu Dallas guda daya kudin Amurka kenan ka ajiye kusan dubu dari dari biyar a kasa kafin kasa mu Dallas daya. To lokacin Obasanjo dai ai nawa za ka ajiye a kasa bai kai naira dari ba ma. Wancan lokacin ma ko lokacin dai yana sittin da biyar wato naira sittin da biyar kasa mu Dallas guda daya. To lokacin naira na nan dai, naira na nan dai, naira na nan dai auki sosai. Shi ya sa za kagen abubuwan da din kudin din nan dai na kira din nan wato babba kudin din sosai. To lokacin gaskiya ba waya ba muna kauye kauye ferin wata. To zamu iya tafiya majalisa, yara sai muyi wasa da juna. Muna gudu, muna tatsu niya, muna hira, muna ba da hira abubuwan da sun faru da wanda ba su faru ba. Duk sai muna hadashi har da keriya muna yi aure wasan yara kenan ko. To wancan lokacin kuma ba ka samu kafi taba irin ace yara sun koma makaranta. Kai ba ka samu ka koma ba ko kuma kana nan. Amfara makaranta za a ce to ba su irin wancan wasan banza ba har ana iya yin shi lan shi. A ce wancan lokacin yaro ya zo na gida, sai mu yi karatu da suran shi. To lokacin dai ana zafi ne da rani. Wancan lokacin za kagen sararin sama tsab. Za kaga hasken tauraro da dama da yawa suna nan. Zamu iya kawo ta taburma mu mashinfi da awaje. Sai mu kwanta muna kallon sama. To kagen wata, kagen muna kallon wata har da taurari. Kagen dai juna mu muna cewa a'a nine wancan tauraron kasa. Domin mu riga mu karanta littafin mai tsarki cewa yaran abu wato Allah ya yi wa Ibrahim alkawari cewa yaran shi za su yi yawa kamar yashin, kamar yashin teku da kuma za su yi yawa kamar taurarin sama. To mun ce wato akila wato mu ne yara kenan taurarin sama dai. Yani muke kallon su wai mu ne. Sai kowa yana zaba wanda shine. Kowa yana kokari zaba wanda ya fi haske wai shine wancan tauraro dai. To in mun yi haka dai kagen muna nan muna wasa da juna. Muna kallon tauraro da juna mu. To wancan lokacin dai mu ke yi haka dai kenan. Ba haka ba wancan lokacin kuma sai kagen so taurarin akwai masu tafiya kagen kama yana fado a kasa ne. Kaga yana fado a ciki kamar wuta sai dai yana ci yana fado a sai kagen kafin ka hankara kamar wuta ya narke ni kuwa ya bata ni kuwa. Sai muna wancan lokacin muna tsoro. Zamu ce wancan mutum dai ya mutu ne. Yana fama, ya tafi wani wuri daban. Yana so ya canja gari inda dama yana zama domin yana alsen shi a can dai. Ba ya so ya zuwa zama inda aka sen shi aka gane shi ba. Cewa in ya sen shi a wurin har ya hadu da wanda ya riga ya sen shi, in ya kira sunan shi zai bata. In ya bata wato gaba dai ya shaɗi duniya. So rigar su rabu. Shi ya sa suna kokari su koma wani wuri daban. To mun gani haka dai sai mu shiga tsoro. Mu ce kara kuma wancan mutum dai ya zama shine yana wanda ya riga mutu dai kenan. Kare ya zo kusa da mu domin kagen shi ya zo haka ba mutu kuma ba ko. To ya zo kusa da mu ai gaskiya ba masu a ce mun ji mun kasa ce a cikin matatu ba. Ku matatu daya daga cikin matatu ya zo ya kasa ce a saka ni mu ba sai mun riga tsoro.

Amfani da intanet kam abin da nake yin kullum. Ai mutum kana reke de babban waya a hannu, im baka iya ka shiga intanet ba. Ai ba amfanin de kanayin da wayam ba kenan ko. Shi yasa wayansu lokaci inna fara kirga kuɗaɗen de na keshe a wata, kagen wanda na siya datan de zan shiga intanet de shi wans-- lokaci. Har yakan fi kuɗin de na siya magani na jinyan jiƙina de shi, ko kuma irin wayansu lokaci ma zai iya fi kuɗin da na siya abincin de na ci ajiye de shi a watan. Yanzu haka gaskiya siya data de za a shiga intanet shi a Najeriya ta riga tayi kudi. Wayansu lokoci ka siya datan de za a ce maka, zai yi maka zama irin har wata daya ka finna a ce, zai, zai wuce ko ka yi amfani da shi ko baka yi amfani da shi ba. Zai iya expire kagin zai, zai wansu lokoci za ka biya kusan dubu biyar, toh dubu biyar dimma kagan wancan data din kafin ka hankara. In kana amfani da shi sosai yadda ni nike yi, kamar in ce yanda nike de--du tura wani abun da nake yi. Yanzu haka dinnan kagan be iya ya kai maka sati biyu ba wansi lokaci sati ɗaya kawai. Wansu lokaci ma har kana tefiya kana kallon vidiyo de shi a Facebook ko kuma a YouTube kafin ka hankara ma kwana uku ko hudu haka. Datan de ka siya dubu biyar har ya kare. Toh shi yasa amfani da wancan intanet muna yin shi kullum din. Kuma intanet na ci mana kuɗin siyan data kowani lokaci. Toh gaskiya a intanet duka abin da muna kokarin bukatan mu geni yanzu haka. Ai kamar kome de komai yanzu na na gizo ko, kaman ince mesali cewa inason in iya dafa miyan kubewa. Kuma ban taba se yanda ake yin shi, hadin kome de kome de ake sawa a wuta ba. Toh zan iya siya, zan iya kawo wayana in shiga intanet inje a YouTube. Toh deɗe inde aka sa bidiyon kome de komen de za'a iya yi. Sai in je in denna je na nema bidiyon de zai sa de inde ake dafa miya. Toh zan iya koya dafa miyan kubewa ko kuma kowande miya ne ina son dafa. Toh kagain a wurin za ka iya sawo bidiyo, in ka samu bidiyo din za'a nuna maka daga farko har zuwa karshe yanda za ka iya dafa miyan ko. Ko kuma wansu lokoci ma ba miya ba kome kana so ka yi. Ko kuma in ce akwai asa-- akwai abin de aka baku a makaranta, abin da aka koyarmuku a makaranta toh rana in ce baka je makaranta ba. Ko kuma lokocin ne de-- lokocin ne malami ya zo y--, malam din ya zo ya muku bayani ba ka nan a cikin aji. Toh za ka iya zuwa, ka zo ka nemi shi a Facebook ko kuma a YouTube din. Sai ka kalla ka gan za'ayi mar bayani me kyo haka. Toh a Facebook din ma za ka iya nema wanda an yi aura yaren de za ka iya ji ko kuma a Hausa ko kuma a Turanci ko kuma a Inyamiri. Deɗeɗe de yaren de ka na jin de ka fif fahimta a cike. Toh kagen za'a fahimtar da ke sosai a wancan dinkin na aya intanet. Toh shi yasa wa'ansu lokoci ba mu so mu rasa, mu yi rashin data ba. Data din shi za mu iya shiga intanet da shi ko. Toh amfani da intanet din gaskiya ya zama abin de muna yi kulayomi ne. Domin wayansu lokoci ai kafin ka ji labari abubuwan da ke faruwa a duniya. Bari mu ce kaman shi shugaban ƙasan Amurka Trump yana so ya turo sojoji Najeriya. Toh ai ba inde za ka samu wancan labaren a sokake ba, imbaka nan de rediyo ba. Toh dole sai ka shiga intanet. Toh lokoci ne mun shiga intanet, har mun shiga sashin BBC. Toh inde za mu samu irin wayancan, eh labaren kenan cewa, "A'a Donald Trump ya je wani ƙasan de ake kira wai Venezuela ya je ya kama ita, ya je ya kama shi president wato shugaban ƙasan ƙasan ya tafi da shi Amurka har an je an kule." Wai me ya faru ne? A'a akwai laifin da ya yi ko kuma ya zo ya sayad de abubuwan de ya kamata a ce ba a turo ƙasan ba. Ko kuma yana baƙi de yi shi shugaban ƙasan Amurka. Toh abubuwa daɓan daɓan ka ji wai shine laifin da ya yi. Shi yasa an tura sojoji Amurka sun je sun kama shi, sun tafi da shi a ƙasan Amurka an je an kule. Toh deɗe wurin ne mu ke jin wanyansu lokaci labarin iri a ce akwai wani abun da aka pito de shin de za a talifi talakawa da shi wato gwamnatin ƙasa ke nan. Ka ji wai a'a za ayi mana wannan wai money transfer ko kuma trader money ne. De lokacin Buhari wato shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari lokacin de yana nan. Anyi mana trader money ko kuma Npower. Toh Npower din nan de Buhari ya pito de shi yayi mana, yayi mana taimako sosai. Toh sai ka shiga a intanet wato a gizo kenan kafinnan za ka samu ka sa sunan ka.

A dengin mu ni gaskiya muna da yawa sosai. Baba na dai zan ce bai yi azikin kudiba amma yayi azikin mata. Ya yi auren mata guda takwas. Koda yake yanzu haka yara buda wa'in sunsu. Yanzu haka matan shi wanda suna gida guda hudu ne. Yaro guda biyu da kuma biyu sun rasu. Matan shi guda takwas. To, ya rabu da su din nan ai bazai iya rabu da yara ba yara sun zama na shi kenan ko. To matan shi na fari tana da yara guda takwas. To a takwas din guda daya riga ya mutu. To, guda biyar a ciki mata ne, sun riga sun ɗauki. Suna da aure yanzu haka. To matan shi na biyu ita kan ta haihu yara guda biyu ne kawai amma har yanzu suna nan da rai. Amma yanzu kan shi da wa'ancan su riga sun rabu. Tana zaman ta ita daban. Shi ma yana nan daban amma yaran suna nan tare da mu yanzu haka. Su ma su riga sun yi aure. Maza maza ne. To a, aure din ma suma suna da ya ya yanzu haka to kaga dengin muna da yawa sosai. Matan shi na uku ta haihu guda biyar. Ta haihu yara guda biyar. A biyar din biyu maza uku mata. Mata duk sun yi aure. To biyu din wato maza ke nan. Daya yana da aure da yara. Daya na ciki kuma gaskiya shi bashi da ƙoshin lafiya sosai ba. Wani lokaci yana yin kama kai shi da kamar wanda ya taba hauka ce ne kuwa. To a nan shi dai ba'a san cewa ko yana da shirin ya yi aure a duniya da ya fito nan ba ko kuma zai yi aure watarana ba gaskiya naga kama baya na cikin shirin shi ba. To a matan shi na huɗu din an ce wanta bata haihu ba amma wancan marasata. To wato matan biyu wanda suka mutu din ke nan. Na, wancan din wanda ta fara rasuwa din nan. A wannan na huɗu din ne wanda ta rasu ke nan. To guda huɗun da suna gida yanzu haka. Mamana daya daga cikinsu a namun ta haifi mu takwas ne. To a tak a mu bakwai dai. A bakwai din an riga an rasa biyu. To maza uku da mata biyu. To a maza uku da mata biyu din mata duka biyu suna suna sun yi aure yanzu. To mazan biyu daga ciki mu muna da aure daya bai yi aure ba tukuna amma dai iri yayi haihuwan waje nan kuwa. To haihuwan titi ke nan ko. Yana da yara guda biyu amma bashi da aure ba. Yara guda biyu ma ja tu masu daban daban. To gaskiya a dengim mun yi yawa sosai. Wani lokaci ma bamu cika sani yaran mu ce su yaran ya'uwan mu ba ko domin wani su mu ba su zama da mu a kauye ba. Suna sun tafi birni suna zama wura re daban daban. To wani lokaci za su iya dawo mun muna da Kirsimeti za su iya dawo a hidiman Kirsimeti. To wani su Kirsimeti kuma bazaka ganku wa ba. To ya sa ya sa mu dai ba mu iya mu wa yaran su yayu mu sosai ba. To a yaran su yayu mu ne ma kuwa. Anda ma su haihu kagin ana gefe ba wuya kagin yarinya ta dauki cike ko. To yaran su matama da yawa suna da yara. Dengim dai gaskiya mun yi yawa bana wasa ba. Shi ya sa na kazo duk ida kaji har ba ka samu ka ji cewa akwai yaron wato shi baba mu ke nan me suna Endabuedi. Ba'a kaɗai yaron Endabuedi ya gidan ku. Ai wato ka san cewa ai wato baka shigo ba isa ba ke nan. Duk lokacin da ka shigo ba isa ka tembe ya ga Endabuedi Endabuedi yayi aure din a banza. Ba dole ba ne kawai bu matan shi daga Azuriya mu wato ce daga yaren mu ba. Yayi auren mata daga yaruka da yawa. Yana da matan dola yana da mata wato mu icce ne ko. To matan shi guda biyu ne kawai a takwas in nan guda biyu ne kawai icce. Sauransu na akwai ndola akwai kute guda daya akwai jukun wato ba jukun ke nan guda daya akwai wanda mai aka ci ita mun muye ne wato wanda ta rasu din ke nan. To ita akwai wanda an auraruta daga Nasarawa. To matan shi sun yi yawa. To akaɗin ma yaran ma muna da yawa. To yaran mu ma a namun din sun yi yawa yanzu haka. Nima ba babba sosai ba amma yara na sun kai biyu. To kagin ka fi ka an kara yara kuma sun yi yawa ko ba aka ba. To gaskiya a dangin muna da yawa sosai haka, har daga babanmu shima zuwa ga shima da yayen shi, wato shi a lokacin da suna da rai suma an haife su su na da dan yawa ko to akwai wa'ansu yaran su yayun shi dai su kanen shi dai sun susama suna zama da mu. Har yanzu haka dai baban mu ma yarasu suna nan suna zama da mu. Har aka ɗin muna nan tare muna tafiya.

Gaskiya, ma inde nike aji kudi ya bisaga yanzu haka na ne ma deedee wande za, wande za iya biyan bukata da shi a cikin kudi inde nike da shi sai in kawo shi gida ko, suran shi de na ajiye shi a banki ne domin yanzu haka zamanin da muke ciki, wuri za ka iya kasa jika ajiye kudinka gida kafi ka hankara ka gen barayi sun shigo za su zo su sata kudi. To ka gen aiwa to ka yi azaba ka sha azaba ka yi wahala sosai. Kawai dai ka zo ka ajiye wa bara wai zai dauka wanda bai sen wahala ba sai shigo da dambe diga shi ya ci maka ka kwanta. Ina ka ajiye kudin ka ko kuma zai je iya ne ma da kanshi ya dauka. To wani suma ba za su iya samun su zo daidai lokacin da ka na gida ba. Bara wai zai zo lokacin da ka tafi ka je aiki ko kuma wani lokaci za ka iya ka kwanta waje cewa ka na jin zufa. Bara wai zai zo ya miike dakin ka domin ba ka kulle ba sai sata abu wanda yake cikin wurin har da kudinka. Shi ya sa dai yanzu haka kudi na, na pisu na ajiye shi a banki ne. Ai dan daidai inde za'a yi amfani da shi ne zan ajiye gida. To akwai wani lokacin daidai na dawo da kudi gida sai irin mun je mun sade ridi ne wai to muna girbe ridi ya na daidai lokacin kusa de raniko. Muna yafa shi dai irin watan tara. A muna fara watan takwas mu yafa ridi kafin ka hankara ridi zai kosa sai mu zo mu yanka da lauje. Mu yanka saimu siyar dashi har in yasha rana sosai zai bushe. Ya kama bushe wa za mu zo de algarara sai mu zo mu sheka shi wai to mu zo mu girbe shi. Mu zo sai mu buga ridi mu karkaɗa shi ridi ya gama zubo sai mu sa shi a buhu. Mu sa a buhu sai mu deba daidai na zamu ajiye. Zamu yi amfani da shi kuma da iri na zamu zuba kasa she kara mai zuwa sai mu saide sauran. To akwai lokacin da muka kai shi kasuwa mun je mun sayar. Kuma ridi na da kudi sosai ko. To da kudi na da dawo da shi gida mun yanka gefe da ya mun ajiye a banki. Sai muka dawo da saura gida domin ridi dimba na wani ka deba ya kama ta ci a kawo kudi gida. A zo a raba ko wa'i sen abin de zai yi da na ji ko. To kuma akwai wanda dama suna deburi da dama. Akwai wanda suna sosai kwano wanda za su buga daki su da shi domin akwai wanda sun yi gini. To akwai wanda suna kokarin su saya ba bur su bayar a yi musu haya da shi. To akwai wanda dai suna debuka tu da dama da kudin su ne za su yi amfani da shi. To daidai lokacin can da muka dawo da kudin gida irin ana kokari yake yamman da zamu raba kudin to kafi ka hankara kuma yam fashi suka baya. Wa to wanda sun zo da bindiga ne kawai sun samu labari cewa a haka kudi ya shigo gari. To ba mu kawai ba muka je kasuwa akauye ne. To sai sun zo wurin ka gen kawai yanzu haka yan boko haram da sauran su yan zusu suna. Yimana abunda bakyauba 'yanta adda kawai sunyi yawa kowani wuri. Ka gen za su iya shigo da bindiga to sosai sai sun shigo din. Eh muna dai sa sosai domin sun fara satan takasa inde sun san cewa daidai wurin su wancan kan sun yi kudi sosai domin sun ƙi buhun ridi kusa de ashirin da biyar. To de sun dawo din suma Allah ya taimako ba su zo da kudi duk a gida ba. Sun riga sun sa mafiya wan kudi a banki. To mun ji labari cewa suna wurin sai mun yi kokari mun gudu. To a gudu din ba kudin duk muka ɗauka ba domin an riga an raba kudi an sa demis wain su tanan wayen wai suta gefen can. To an zo an kama dai an zo an kama dan demi na na dan daidai din sai sun duka amma sun ga kudin beke yawan kudin de sun samu labari cewa abinda aka samu ba. Sai wain de suka same suwa gida suna yi musu duka cewa aka awo kudi sun ce to sukam ridi ban a su baya za su sayi inde aka ajiye kudi. Amma duk da haka tun dawan can sun riga halin su har riga zaman halin dabba. Sun shiga dukansu domin sune suka samesu a gida. Bayan sune suka sanar ma wai masu kudin ridin wai su gudu wai suna nan a wurin wai sun zo su sata kudi. Sai sun yi musu duka sosai zuwa ga har wansu an buge su da gindin bindiga a kai har ka gen kulu a kai su da kuma wansu gefen bangeren jikin su kowa a hannu haka ko kuma a kafa. To sun ji ciwo sosai dai an ka dawo din dai baya dai sun tafi da duk kowa da kowa ya dawo an saya magunguna an ba su sai daga wurin gaskiya kowa yayi wayo. Duk lokacin da har an je ansiyar da abu a kasuwa kawai dai afda ka wurin kawai saku dai a banki kuma ba banki kusa de ke ba za ka iya tafiya inde ake POS. In ka je POS dai na za ka iya ba su kudi sai su tura maka koda yake za su karba kudin su daidai wane.

Eh ai duk lokacin da za ayi hamma dole in rufe baki na da hannuna. Lokocin hakan ya kamata a rufe baki domin kagen za ka iya bude baki abubuwa ababe da dama za su iya shiga ma baki. Misali ince, bari inbaka misali, irin ka bude baki haka in akwai mota ne ta wuce kuma kana kusa da hanya akwai kura dole kurai shiga maka baki koba hakaba. To za ka iya bude baki kana hamma kana haaaaaa kakkabe ka ankara kuda ze iya fadima ka ba kagan kudana nan demu ko wane lokochi ko. Ince kaman ke bafullata ne kana kiwon shanu to kana so ka yi hama kuma ka bude baki kagani ko wane lokoci ai bafullata de shanu kam du lokocin de zasu je kiwo ko kuma lokocin de suna ruga to kagen kowa ne lokoci kuda na kewaye su ne ko de de inde kuda yake bi kenan ka bude bakin ka kawe haka ai ka feka hankara kuda biyu uku ko de fiyeda haka sun shika maka baki. To tunda ke baka zama damisa ba baka ci kuda baka ai ka bude baki sun shiga kagen se ka se sun shiga bakin ka din kagen ba karamin kunya za ka jibako ka sha kunya sosai to kuma wasu lokoci abinde ke sa muka iya yin haka din du lokocin mutum na hama ai ba dole se kuda ne ya shiga ko kuma kura ya shiga bakin kaba. Tunda ka zama mutum ne kuma ka zama wanda ya riga ya girma ba ya ro kuma ba ya kamata kana rufe bakin ka domin a asibiti ma anyi mana gargaɗi da cewa du lokocin de za'ayi hamma ya kamata a rufe baki domin ince misali kana asibiti kana hamma kuma kana bude baki to kaga asibitin akwai cututtuka masu yawan da sukan iya sukan iya zama a ciki iska ana kiransu a turanci air airborne disease to kaga irin wancan cututtukan kamar ince irin su mura haka da kuma tuberculosis da su ransu ai kana bude bakin ka ko wane lokoci duk abinda ka gani kana hama kagen loci da kana hama kana jan iska de yawa ya shiga bakin ka kuma tunda bata hanci yake biba domin a hancin dinnan ka fi ya shiga ai akwai inde yana ɗan wanke iska de kyau haka ire ci cire wansu abubuwa kaman ce irin eh wato kura haka ko kuma irin abu ne ze iya jawo maka cuta jiki akwai yande hanci na sha share shi de kyau haka to ka ja shi a baki ar ka shiga de shi makokaron ka straight kena ko ba abin de ze sha reshi ba abin ze dan duba iska de kyau se kowai ya cire abubuwa ciki to in ya shiga ciki kuma kagen ya zaman maka cuta. To wancan abun da ya kamata mutu yana so ya hama ni ka dinga rufe bakin ka domin karaka ja cuta de dama ka shiga de shi cikin ka wancan ba kawai se a asibiti ne kawai ka yiya kamu de shi ba. Du lokochi de jama'a sun hallara suna nan a wuri daya to kagen bakasen dawanka abinda yake fama de shi ba bakasen cuta de yake jure wa bakasen cuta de yana jikin shi ba to wane ze iya yi eh yi maka tari yana ɓuhu ɓuhu yana tari to ke kuma de kana wuri kuma kana jan tari de yake yin din nan kai kuma bakasen tarin fuka bane in ya zama tarin fuka wato ka samu naka ko kuma ba tarin fuƙa ba kagen wane kuma yana hamma shi shi ma ke ma kana hamma to kuna jan cuta de yawa yana shiga baki. To gaskiya de in kanaso ka nuna cewa kayi makaranta kuma ka manyanta kana san me yake faruwa du lokocin de zaka yi hamma ya zaman dole ne kawai ka rufe bakin ka baka rufe ba kagan za a mide kai ka zama ɗan ƙauye ko kuma ka zama dabba ai dabba ne kawai kagen kaman ce kare ko kuma eh akuya haka du lokocin de zai hamma nashi kaga ze daaga bakin shi sama ya buuɗe shi de kyau to kagen wancan dabba ne be sen komi ba ke kuma mutum kana yin kaman dabba ai kagen ai za yi mar dariya ko to wansu lokocimma abinda ya saka ya haka din ya kamata ka yi haka ka nuna cewa eh ke ba dan kauye bane to wansu lokoci aka iya doka zenema a rufe baki akwai wanda za su yi nan su du focin dezasu yi hama za su ke ken su kasa ko wane za su ko hanaye su duka biyu sai su rufe bakin su duk wai na hanyoyi daban daban de za a iya rufe baki dinne to a rufe baki dinne ze sa ka kagen ai abubuwan da ya kamata su zasu zama ka cuta za ka iya ka ka ka guje su ka yi gefe ɗaya su wuce ne to shiyasa gaskiya du lokoci ne zanyi du lokochi ne zanyi hama na ina rufe bakina ma abokane ma abokane na duk suna ye haka wanda bai yi haka ba gaskiya zan ce bazan iya zama aboki de wanda yanayi kaman ɗan kauye kaman wanda be yi makaranta ba kaman jahili to bana yi haka deshi yasan abokane na duk wanda zanyi tafiya de su na nuna cewa nmna koka.

Abinda kesa inji da di sosi shinkafa dawake. Ko i ya mishi dafa duka, ko dafa romo ne an dafa shinkafa daban, an dafa wake daban, sai an dafa romo daban sai a zo ayi mishi hadi. To wansu lokoci ma shinkafa da wake din im ba a samuba nike iye ci shinkafa feriswal wanda a ka hadashi di romo da kuma an sa mata salatiko. To wansi lokoci kuma im babu salati din zamu iya kawai aci shinkafa haka kowai a bi shi de ruwan sha. Kumbaruwa bama iri an samu ruwan kwalba kaman zaa ce eh eh yayan itatuwa na kwalba kamar fanta konkuma kwakwakola alhaka sai a bishi de shi ana sha to gaskiya wancan abincinn ne yake bani dadi sosi. To wa 'yansu lokoci kuma kaga bazaka iya kasance de irin wana abinci ba. To sai mu ci tuwo wonde mun saba ci. To a tuwo dimma, ai ya kamata akwai miyan da a ce mutu yake so sosi. To miyan dana ga ya fi duka mun tuwo sosi wanda zan iya ci to de shi harnun koshi de na banza miyan kifi wato danyen kifi kena. Irin danyen kifi ai mishi dafa toka adafa shi ya bushe sosai ya ji manja yaji toka yaji gishiri kuma a sa mishi barkono mai ƙyau haka. To in ya ji haka din gaskiya zan ci abinci in ji dadi. To a da din lokocin muke tashiwa karami shinkafa ya zama mana abinci kamar gurasa ne. Ba kowa ne lokoci ake ci ba ya zama kamar gurasa da ake ci a, a da a majami'a. Wansu lokaci kagen ma gurasa an ci so biyu kawai shekara. To haka ma chinkafa din da ya kasan ce. Chinkafa muri lokoci ne zan ci ne muna ci shinkafa har de na banza deden lokacin hidiman Kirsimeti ne. To wa 'yensu lokaci zamuyi har watanni de dama bazaka gan shinkafa ba. Bazan shinka fa ma bazei kusa da kai ba kawai de abunn kun ringa ci se a tuka tuwo a ci safe di yamma. In yaso adan canja abincin wasu. Amma wasu lokaci zakagen zaku ci doya ne to doyan ma doyan sakata ne wanda muka irindasa da kai mu. To wansu lokoci kuma zamu ci gwaza, gwazan kuma mai kyau ne. To sai kuma da ayaba, in ayaba ku sannan ko kuma irin na plantain de za a dafa a ci din nan ne. To abinci de dama di yawa zamu iya ci. To a da din de na ayaba din wansu lokoci zamu dafa wanda ya riga yayi ja ne to irin wanda ya riga yayi ja gaskiya wancan na de dadi sosi. Sai wansi lokoci kuma za ka kasan ce cewa ayaban da aka yankon daga gona be yi jaba tukuna ma ya riga kosa sosi. A kusa wanshi kagen zamu iya ci to hakan kawe de a sa mana shi a wuta haka za a ci shi haka. To in an dafa sai kuma zamu iya hada da manja mu ci. Wansi lokoci kagen iri munje munyiyo munsaru kwara. Muna so mu dafa zamu dafa kwara din dai sai a samu manja daga wurin da zarar an gama cire manja ruwan kwara da yai saura zamu dauka msa kayan miya aciki kamar shuwaka haka ko ganyen rogo. Eh wallahi muna ci ganye rogo a taraba. Za asa shi a ruwa ko kuma ganye dinya to duk muna ci a ko wansi lokoci ne kuma ko masu nsa har alaihu a ruwan kwara ci amma wancan gaskiya iya sa ware alaihu baya yadda baya binni ci ba domin kawe ware shi ya zo meni han ci kamar zan iya ami sai kawai na ajiye shi a kasa bazan ci ba. To abinci de dama muke iya ci amma de nawa de abinci de zan ci de zanfi ji daɗin hada mini shinkafa kawe da wake ko dafa duka ne. Eh, samu, eh, ji kifi sosai a sa mishi kifi da magi da tatase da kuma a tarbu a wuwi kena. To a sami a tarbu din nan sosi a ciki gaskiya har na ci shi ina jin daɗin shi sosi. To babu ba sai in samu kawai inci tuwo tuwo din na yi zaman tuwo garin masara ne a hadashi da garin rogo. Kagan in hadashi haka tuwo na na di laushiya anu. Amma ansa mishi garin masara ne kawai kai ka ji kamar abinci ma baya ta fiya sosai ba. To iri wancan den ina sonshi in tuwo ne. Nwa to tuwo de an tuka da garin masara kawe nafin ji daɗin ci jin dadin shin ne. Zan dama shi, ajiye shi wayegeri, ya wayegeri kuma yana da dan sa mi haka. Ya wuwa sai ka samu ka sa mata siga, eh, ji siga da kyau sai ka ji daɗin shan shi ko kuma bata yi sa mi baza iya dama shi a kawo sa miya a sa a ciki ruwan sa miya kena a sa mata siga in kasha haka ka ji.

Sakonni a aiki kan ya zama abinde muna yin kula yaumi. Domin na gaban ka ze iya tura maka sako ince shugaban ku ze iya tura ma ka sako na email a cikin kwamfuta ko kuma wayan ka za'a iya a tura maka shi a gizo irin su WhatsApp ko kuma Facebook haka. Ai du lokacin da muna aiki gaskiya ana duba sako kowane lokaci. Domin wasu lokacin ze iya kasancewa wa an riga an tura ma ka sako da dare lokacin da kana bacci ba ka sani ba to in ka iya ka farka da safe kana marmari ka tafi makaranta ka gan ba za ka samu ka shiga internet a gizo ka duba ba ko to da zaran ka isa aiki ya kamata a duba. In an duba din an gani to sai a yi amfani da shi, in ba'a gani ba ma ya kamata abinda za'a dinga duba kowa ne lokaci. To ka gan wasu lokaci tunda muna wurin aiki ne ana kawo mana internet kowane lokaci wayan ka na internet kana nan a cikin gizo kenan to ka gan in har an turo ma ka sako za ka samu eh wana nanka wayan ka ze nuna ma cewa ka samu sako to dole za ka duba domin baka san wancan sakon daga ko daga wurin na gaban ka wato zance shugabanku ko kuma wanda ya zama shine ya ka shugaba ya ka, ya kan shugabanci wato deden kamfani wato de fannin ku domin an raba ku ne. To ka gan in an tura ma ka sako ba ka yi aiki da shi da wuri ba, ya nuna cewa kai ma ba ka san me ka ke yi a wurin aiki ba ko. To shiyasa duk lokacin da muna wurin aiki, muna duba sakonnin da aka tura mana kowani lokaci wa'an su lokaci za ka iya ajiye wayan ka ka na wani aiki ne da kwamfuta sai ka samu sako cewa waya akwai sakon de ya shigo wayan ka de zara ya shigo za ka duba domin kar ya kasance cewa sako ne da aka tura ma ka cewa ka daikw mataki yanzu yanzu a wurin aiki kuma baka yi haka din ba. Idan abubuwa ba su je daidai ba ka gan laifin zai zama na ka. Sako ko dama an riga an tura kai ne ba ka yi amfani ba, ba ka yi aiki da sakon ba domin ba ka duba sakon da wuri ba to wa'an su lokacin ma ba sako kawai ba za ka ma duba ko akwai kira da a ka yi mar in ka duba din haka din ne sai ka duba me aka ce ka yi in ya kamata kira ne to ya kamata ka sake kira wancan dinko ka mayar mishi de kira din in ba haka ba ka gan cewa wata kila ana so aya ma ka bayanin abin da zai taimake ka wurin aiki ne domin ya samu a yi aiki, aiki ya je daidai. To ba ka kira ba, ka gan ya nuna cewa ba kan, ba ka nan, wato ba ka aikin ka yanda ya kamata ka yi ba kenan ko, to haka dinne za'a ce ma ka kai kuma ba ka na serious ba shiyasa ba ka dauki aikin da ba da niyya ba ba ka dauke aikin de kwazo ba shiyasa aiki ba ya tafiya da kyau ba. Ka gan irin wancan zai iya kasance cewa wanda ya ba ka aiki na gaban ka ba zai dauke ka de kwazo kuma ba ko lokacin da za'a yi abu. Har an ga wani ya zo ya ce yana so aiki, an ga wancan yana da kwazo ya fi ka to ze iya, za'a iya bashi mulki na ya shugaban ce ka bayan da shi kaima ka riga shi zuwa aiki ka riga ka ka pishi shekaru da dama ka na aiki ka fin nan shi ya zo ya samun aiki. Amman sai a zo a sa shi ya zama na gaba da kai, wato a sa shi ya zama shugaba, kaman irin in ce yana gaba da kai ba wai irin gaban ci ba, kwatance da ya zamashi shugaban ka ne to wancan na ki ya faruwa domin ba ka duba abubuwa da kyau yanda aka, yanda ya kamata ayi shi ba kuma duba abubuwa da kyau kuma ayi shi yanda ya kamata dinnan fa daga sako za'a iya tura ma ka. Domin a sako dinnne za'a iya ce ma ka ga shj ka yi haka kaza domin ka yishi kuma daidai wanan lokaci kamar ace misali ace ma ka ya kamata ka je ka buɗe eh kofa na baya dinan a daidai karfe takwas kuma dama an tura maka a sako ne tun da safe irin karfe shida haka waya. To domin ba ka samu ka duba ba amma ka zo aiki daidai karfe bakwai to kuma ka shiga internet gashi sako an riga an tura ma ka WhatsApp ba ka ma bude ba kuma ka samu eh irin alert cewa an tura maka sako to ba ka duba ba sai har karfe takwas ya wuce karfe tara to abin da ya kamata da an kawo wuta ta daki ta kofa ta bayan ba'a samu an shigo da shi ba to ka gan ya nuna cewa ke ba ka dauke aikin ka de kwazo ba kena ko to zai iya sa irin wancan za'a kore ka a wurin aiki. In ka yi shi irin ya kai sau biyu ko uku haka, to gaskiya ya nuna cewa kai ma dama aikin kan aikin kan kaman an tilasa ka ne ba wai aiki ne ka na yin da zuciyan ka ba, ba wai aiki ne ka na yi wai domin ya zama ma k abu mai kyau ba ka na yin shi ne kawai de domin kaman karasa abin yi ne to irin wancan aikin gaskiya ba yatafiya daidai ba. Za'a ce ma ka wane gaskiya ya fi mana ka je ka huta domin muma mu dan huta domin naga aikin ma ba ka son sa.

Kayan marmarin da nafiso gaskiya sunade yawa banida tarinde zance wanna nafiso sosai. Amma de inya zaman dolene se in zaba daya to zance de kayan marmarine na fiso se zaman tattase. Tattase dinnan kagen duk lokacinda ba'a sashi a shinkafa ba, gaskiya bazakaji daɗin shinkafa dinba. Wato tattase de chitta suna fiso a samin a cikin shinkafa wato in za'a dafa shinkafa ana hadashi de wakene koma dafa dukane ai wancan biyu basu shiga cikiba wato shi chitta da tattase se inji banji daɗin shiba. To kuma kana maganamma kana cewa miyan ge ire miyan gargajiya kamar kukan daji haka, to inason ai kayan marmarine nafiso asa min ciki gaskiya inji daɗi sosai wato daddawa ne. Da zaran ansa daddawa a ciki ko ba'sa namaba zakaji kamshin daddawan zaisa ya zaman kaman anriga ansa nama a ciki ko se kanaci kanajin daɗinshi kamshi mai kyau kenan. To akwai wa'insu lokaci de a kamata inka dafa a abinci ace de abubuwa de dama na marmari su shiga ciki kamar cewa wa'insu lokaci aka iya a sa mana kanumfari a cikin abinci se kana ci kana jin daɗin shi. Wa'insu lokacin kuma asa yaji barkono sosai to kagen barkono daya daga cikinsu nema wanda nekeso sosai. To in ansa maka barkono a abinci kana ci bazaka dinga jin kaman zakayi amaiba, domin akwai wa'insu abinci inna cishi haka ince ire abinci de an dafa har ansa man gyaɗa a ciki da zaran da zaran ina cinshi haka se dinga jin kaman zanyi amai amma in akwai barkono a ciki kan gaskiya komin yawon ruwan denasha bazanji kaman zanyi amaiba. Amma inba abubuwa cikin nasha ruwa haka, se kagen kama zanyi amai. Wa'insu lokacin ma har zanyi amai wato abinci de naci ya zama banza kenanko na riga nayi amai wanda naci din kenan. Shiyasa gaskiya ina jin daɗin barkono duk lokacinda barkono ya yawa cikin abinci amma bawai ba sosai ba irin wanda zai saka kaman zakayi hauka dinnan a'a banason wancan ba. Samin shide yaji barkono de kyau haka amma kar yayi mishi yawa ainoba irin wancan nafiso to kagen daga chitta din da tattase da barkono to a dansa min dadɗawa a ciki se inji daɗin shi sosai. To akwai wa'insu lokacin de zai iya a kasance cewan wa'innan abubuwan ba suna kasaba to ire wancan din ne kagen wa'insu lokaci ko se kagen ba'a sa mana a cikiba se muge kamar abubuwan abinci kawaide anaso a samu abama ciki kayane kawai domin ba abinci a ciki ba iya zakayi ba. Zakaji daɗin jikin kaba to kawai de in ansa wanda ansa a cikin abinci gaskiya se kana jin daɗin shi kaci abincinka da kyau kaji daɗin shi. Kasake har wa'insu lokaci kaci ka cinye wancan ne kasake ce a ƙara maka domin abinci yayi daɗi sosai a sa maka wancan abubuwan gaskiya de sa kome da kome na tafiya da kyau.

Eh ina yi motsa jiki kullum domin wasu lokaci zakaga zamu iya tafiya kullum kafa muje muna hoto zamu je filin ball kenan muje mu buga kwallon kafa da yamma. Wasu lokaci kuma zamu iya tashi da asuba ne sai mu tafi gudu. Wasu lokaci irin kirfe biyar haka har zamu kaiku cen ku san awa daya da minti talatin muna gudu kawai a kan titi to in mun gama gudu din cen sai mu dawo gida a yi wanka a tafi wurin aiki. To lokaci ranan aiki kenan ko ince daga ranan Litini haka zuwa ranan Juma'a. Amma in ba ranan aiki ba kan ce kaman irin misali cewa sati ne irin Asabar da Lahadi. To Asabar dai muna iya tafiya da asuba sai muyi gudu wasu lokaci har karfe bakwai muna hanya. To harka in bakwai din ya wuce daga karfe bakwai ya wuce sai mu je filin buga kullum kafa ko to wurin zamu je kuma mu shiga buga kullum kafa har mu yi ta yi wasu lokaci har karfe taran safe ya wuce irin zuwa goma haka. To daidai lokacin zamu dawo gida kenan. Gida ya yi tsami kuma rana kuma ya riga ya fara zafi lokacin to ba wanda zai ce zai iya zama a fili yana buga wasa a lokacin ga ishun ruwa. Ko da yake muke saya ruwa dai mu ajiye amma kaga kana shan ruwa kai a kai domin zufa kawai na fita maka jiki kowane lokaci to sai mu duba haka a ce daidai lokacin tafiya gida yayi to sai mu koma gida. Motsa jiki ne gaskiya muna motsa jiki sosai ko kula yaumi to imma muna kauye ne cewa bamu samu dama mun je irin kullum ko kuma mu je muna yawo a kan titi irin ko kuma gudu da asuba haka ba. Mukan iya tafiya gona to kaga gonan mu akauye da nisa sosai. Akwai nisa bana wasa ba wasu lokaci za ka dauki kusan minti talatin zuwa awa daya kana tafiya gona ba kama isa gona ba tukuna. Ba ama fara aiki ba kenan fa to ka finnan a isa kuma a shiga aiki. Wasu lokaci aikin ne zai saka zaka tsugunna ne sosai kana yi irin ace kama kana cire ciyawa a gonan gyda ko kuma kana kokari dai ka kan kara gonan gonan da za a shuka irin kaman gyada haka ko masara to kana kankara da fartanya ka ga wancan ma shegen aiki ne yana iya rike mutum a baya sosai to wancan ma na riga na nawa fa na kirga shi a motsa jiki. To in an gama aiki kuma haka kuma za a nufi gida da kafa kuma ana tafiya wancan ma ka gan tafiya zai kara nesa kuma domin wancan aikin ji ya riga yabi jiki kuma mutum ya riga ya zauna gona ga yunwa ga gajiya ga komi da komi ga kuma rana na kokarin. Faduwa to kaga ya kamata ya isa gida da sauri domin za aje ayi abinci yamma kuma za a sake ai kokari ayi wanka kafinnan ace dai za a huta gajiya to ka gan akwai abubuwa da dama da za aje ayi a gida to muna motsa jiki ahaka din ka gan ai kazo gidan mu ma ai ba mai jiki ba me tumbi domin kagan aikin motsa jikin kenan kana motsa jiki kowane lokaci zai saka zaka zauna siriri ko kuma in na mace ne sai ta zama siriruwa ko to a gida mu duk ga mu nan dai sai ga mu nan kuma sirirai. Ba wanda a cikin mu wanda yana da ciki, ballai a ce yana da tumbi domin a hakane na motsa jikin. Wa'yan su lokaci ma zamu iya tara jikin mu wanda sun yi aure da wanda ba suyi aure ba zamu iya tafiya a kogi sai muje muyi iyo a wurin to a garin iyo din kagan haka din ma motsa jiki ne domin mutum ka fadi a ruwa kan kana kuma kokarin hannunka da kafufuwanka duk suna aiki. Ai kokari a haye aje gefen can a dawo haka a fadi a ruwa aje daidai wuri mai zurfi ba aso kana ruwa yasha kai mutum kaga wancan dole ma zai zama kana kokari domin ka cire kanka ne kawai to shima motsa jiki ne. Ai motsa jiki ne motsa jiki dai yariga zama abu ne muna yi kullum ne kawai ko da sane cewa mun sashi cewa wannan motsa jiki ne ko kuma bamu sa cewa motsa jiki ba. Ai motsa jiki ne haka muke yin ta kowane rana kuma a haka din muna samu lafiya sosai.